Tabbas ina kulle ƙofa kullum saboda kada ɓarawo ya shigo min gida ya yi mun sache sache bayan ƙofa na a buɗe amma idan a kulle ne zan iya bada tabbacin ko zan iya samun natsuwa game da koshi ƙofar na a kulle.

Eh ina shan ruwan gwara, kusan gwara biyar a yini ko shida. Eh ina shan ruwan gwara, kusan gwara biyar a yini ko shida. Ko ina akan tafiyama inasha dayawa, ko idan ana zafima inashan kusan so biyar ko shida bakwai ko takwas ma.

Eh ina son tuwon, tuwon masara da, da miyan kuka ko kuma da miyan kuɓewa. Don saboda yanada santsi, yanada yauƙi, yanada daɗi sosai kuma.